Shin ko ina siyan kaya a yanar gizo? Eh tabbas ina siyan kaya a yanar gizo lokaci lokaci. Siyan kaya ta intanet ya zama ruwan dare a wannan zamani. Saboda yana sauƙaƙawa mutum rayuwa musamman ga waɗanda suke da ayyuka da yawa ko ba su da lokaci. Abu na farko da nake so game da siyan kaya a yanar gizo shine sauƙi. Ba, ba sai na fita kasuwa ba. Ba sai na sha wahalar zirga-zirga ba. Ina iya zaɓar ka-kaya daga wayata ko kwamfuta. Ina duba farashi, ina kwatanta su, sannan in zaɓi wanda ya fi dacewa da ni. Haka kuma siyan kaya a yanar gizo yana ba mutum daman, damar samun nau'o'in kaya da yawa. A wasu lokuta kayan da ba su samuwa a kasuwa kusa da kai ana iya samun su a intanet. Wannan yana faɗaɗa zaɓi kuma yana ba mutum damar sayen abin da yake so daidai. Duk da haka, ina taka tsan-tsan idan zan saye kaya a yanar gizo. Ina, ina da tabbatar da cewa shafin da zan sayar daga gare shi amintacce ne. Ina karanta ra'ayin mutanen da suka taba saya a can, domin in guji damuwa ko asara. Wannan yana taimaka min in saya cikin kwanciyar hankali. A ƙarshe, a ƙarshe siyan kaya a yanar gizo yana da amfani idan aka yi shi cikin hankali. Yana adana lokaci, yana rage wahala kuma yana ba mutum sauƙin samun abin da yake nema. Saboda haka ina amfani da wannan hanyar lokaci-lokaci domin sauƙaƙa rayuwa ta a ko da yaushe.

Shin ya yanike kiyaye kalmar sirri? A wannan zamani, kiyaye kalmar sirri abu ne mai matukar muhimmanci, domin kusan kome yana da alaƙa da waya da intanet. Ni kaina, ina ƙoƙarin kiyaye kalmar sirri sosai domin kare bayanai da asusuna daga matsala. Da farko, ina amfani da kalmar sirri mai ƙarfi. Bana amfani da kalmar mai sauƙi kamar suna ko ranar haihuwa. Ina haɗa haruffa, lambobi da wasu alamomi domin kalmar sirri ta zama mai wahalar hasashi. Wannan yana taimakawa asusuna su kasance cikin tsaro. Haka kuma bana amfani da kalmar sirri ɗaya a ko'ina. Ko wanne asusu yana da tasa kalmar sirri. Wannan yana da muhimmanci domin idan an samu matsala a wuri guda, sauran asusun ba za su shiga haɗari ba. Ina kuma guje wa faɗawa kowa kalmar sirrina, ko da abokine ko ɗan uwa. Ina ƙoƙarin kiyaye sirrina a kaina. Idan na rubuta kalmar sirri, ina ajiye ta a wuri mai tsaro ba inda kowa zai iya gani ba. Bugu da ƙari, ina canza kalmar sirri lokaci-lokaci. Wannan yana ƙara tsaro sosai musamman idan na yi amfani da intanet a wurare da yawa. Canza kalmar, canza kalmar sirri yana rage yiwuwar a samu matsala. A ƙarshe, kiyaye kalmar sirri yana buƙatar hankali da ɗabi'a mai kyau. Idan mutum ya kula da kalmar sirrinsa sosai, zai kare kansa daga sata da matsaloli intanet. Saboda haka ina ɗaukar wannan abu da muhimmanci domin tsarin rayuwata da bayanaina.

Shin ko ina jurewa barkono me yaji? Eh, ni kaina ina iya jurewa barkono me yaji amma a hankali. Barkono me yaji yana daga cikin kayan kamshi da Hausawa da dama ke amfani da su a girki. Domin yana ƙara ɗanɗano da armashi ga abinci. Duk da haka, yawan sakade na iya sa baki ya ciki su da zafi. Da farko dai ina ƙoƙarin amfani da barkono me yaji daidai gwargwado. Idan aka yi amfani da shi sosai, abinci yana daɗi sosai. Amma idan aka yi yawa, zai iya sa mutum yin zufa, jin zafi a baki ko tashin zuciya. Saboda haka a girki na, ina lura sosai da adadin barkono da zan saka. Haka kuma ina son barkono me yaji domin yana ƙara kuzari ga jiki. Wasu lokuta idan ina jin sanyi ko gajiya, cin abinci mai ɗan yaji yana sa jiki ya motsa kuma yana sa mutum jin daɗi. Amma duk da haka ina guje wa yaji sosai idan bani da lafiya ko idan cikina bai shirya ba. A wasu lokuta ina haɗa barkono me yaji da wasu kayan girki kamar albasa, tumatir da kayan yaji masu laushi. Wannan yana sa abinci ya zama daɗi ba tare da yi, yayi yawa sosai ba. Wannan hanya tana sa ni jin daɗin ɗanɗanon abinci cikin sauƙi. A ƙarshe, jurewa barkono me yaji abu ne mai kyau idan aka yi, aka yi shi da hankali. Yana ƙara ɗanɗano da armashi ga abinci, yana motsa jiki kuma yana sa mutum ya samu nishaɗi.

Shin wane 'ya'yan itace nafi so? Eh, ni kaina ina matukar son tuffa a matsayin 'ya'yan itace da nake so fiye da sauran. Tuffa abu ne mai daɗi da ɗanɗano mai ƙamshi kuma yana da fa'ida sosai ga lafiya. A kullum idan na ci tuffa ina jin ƙarfi da kuzari saboda sinadaran da ke cikinta. Da farko, tuffa tana da ɗanɗano mai daɗi da ɗanɗano mai kaɗan wanda yake sa abinci ya zama daɗi a ci. Na fi son tuffa mai launin ja ko rawaya saboda suna da kyau da armashi, saboda suna da kyau da armashi sosai. Cin tuffa yana sa baki ya ji daɗi kuma yana sa mutum farin ciki lokacin cin sa. Haka kuma tuffa tana da amfani ga lafiyar ɗan adam. Tana ɗauke da sinadarin fiber wanda ke taimakawa narkewar abinci da bitamin C wanda ke ƙarfafa garkuwar jiki. Wannan yana sa tuffa ya zama 'ya'yan itace da ba kawai daɗi ba har ma da amfani ga jiki. Bugu da kari ina son tuffa. Saboda yana da saukin ci da kuma dauka a ko ina Zan iya ci shi kai tsaye ba tare da in girka ba ko kuma a haɗa shi a cikin salad, kayan marmari ko lemon shayi. Wannan yana sa tuffa ya zama abin amfani a kowane lokaci. Tuffa 'ya'yan itace ne na musamman da nake ƙauna. Yana ba da ɗanɗano, lafiya da natsuwa ga jiki da zuciya. Saboda haka na fi son tuffa fiye da sauran 'ya'yan itace kuma ina ƙoƙarin cin shi a kowane lokaci.

Shin ko ina riƙe riga a aljihuna? Ina yawan riƙe riga a aljihuna musamman idan zan fita waje ko ina tafiya a gida. Riƙe riga a aljihu mutum abu ne, riƙe rigar aljihun mutum abu ne mai amfani sosai domin yana sa mutum ya kasance cikin shiri idan yanayi ya canza ko lokacin da zai buƙaci sa riga. Da farko riƙe riga a aljihun yana bani damar sauƙin sawa idan ya yi sanyi ko idan rana ta yi ƙarfi. Idan na ji sanyi zan iya cire riga daga aljihuna saka ko kuma in rufe kai ko jiki. Hakan yana sa mutum ya kasance cikin natsuwa da kwanciyar hankali a ko da yaushe. Haka kuma riƙe riga a aljihu yana da amfani lokacin da aka shiga wuri mai iska ko sanyi. Wani lokaci ina fita daga gida ba tare da tsammanin yanayi ya canza ba amma da riga a aljihuna ina iya sa ta cikin sauƙi. Wannan yana kare jiki daga sanyi ko dusar rana. Bugu da ƙari riƙe riga a aljihun yana da amfani idan na je wurin aiki ko kasuwanci. Idan wani lokaci zan buƙaci riga mai kyau don taro ko ziyara zan iya samu ta cikin sauƙi ba tare da damuwa ba. Wannan yana sa mutum ya kasance cikin tsari da ladabi. A ƙarshe riƙe riga a aljihun abu ne mai amfani da hikima. Yana taimakawa mutum ya kasance cikin shiri a kowane lokaci. Yana kare jiki daga yanayi mara kyau kuma yana ƙara jin daɗi da natsuwa. Saboda haka ina ƙoƙarin riƙe riga a aljihuna a kai a kai domin rayuwa mai sauƙi da kuma samun jin daɗi.

Shin wane app nake amfani da shi don sakonni? Ina amfani da manhajoji daban-daban don aika sakonni, domin kowanne yana da amfani da dama bisa bukata. A yanzu, tura sakonni ta waya abu ne da yake da sauƙaƙa sadarwa tsakanin mutane, koda suna nesa da juna. Da farko ina yawan amfani da WhatsApp don aika sakonni da abokai, ’yan uwa da abokan aiki. Wannan app yana bani damar aika sakonnin rubutu, hotuna, bidiyo da sauti cikin sauƙi. Haka kuma zan iya yin kiran murya ko bidiyo kai tsaye daga WhatsApp, wanda yake taimakawa wajen sadarwa da mutane a lokuta da dama. Haka kuma ina amfani da Messenger na Facebook idan ina son yin hira da mutanen da nake da su a Facebook. Messenger yana da sauƙin amfani kuma yana haɗa da sauran fasalolin sada zumunta da mutane ke so. Idan wani ya tura min sako a Facebook, sau da yawa sai in amsa ta Messenger. A wasu lokutan kuma ina amfani da Telegram saboda tsaro da saurin aika sakonni. Telegram yana da fasaloli masu kyau kamar gungure sakonni a rukuni, ajiye sakonni a girgije, da amfani da, da amfani da kundayin tattaunawa masu yawa. Wannan yana sa ya dace irin ina tattaunawa da ƙungiyoyi ko jama'a. Bugu da ƙari ina wani yana zaune kusa da ni, idan wani yana zaune kusa da ni, wasu lokuta ina amfani da SMS ko sakon waya na gargajiya. Wannan na iya zama hanya madaidaiciya idan ba a da intanet sosai ko kuma idan ba a samu ɗayan manhajojin zamani aka yi amfani da su ba.

Shin wane gudu na fanka nafi so? Ni kaina ina son gudu na fanka mai matsakaicin sanyi, wato wanda ya kawo iska daɗi amma yayin sanyi sosai. Yin amfani da fanka yana taimakawa mutum yaji daɗi a cikin gida ko ofis, musamman idan rana tayi zafi. Da farko, gudu na fanka mai matsakaici yana taimakawa jiki ya natsu. Idan fanka yayi ƙarfi sosai, yana sa mutum yaji sanyi har ya fara rawa ko jin rashin daɗi. Amma idan gudu yayi daidai, iska tana wucewa a hankali, tana sanyaya jiki ba tare da damuwa ba. Haka kuma gudu na fanka mai kyau yana taimakawa mayar da hankali yayin aiki ko karatu. Idan iska tayi daɗi, nakan fi mayar da hankali kan aikin da nake yi kuma nakan rage gajiya da ƙunci. Wannan yana da matuƙar amfani ga aiki ko karatu a ko da yaushe. Sabida ita iska ni'ima ce kuma fanka tana ba da wannan iskar a wuraren da ba'a samun ita iskar. Bugu da ƙari ina lura da tsabtaccen fanka a kai a kai, domin gudun iska ya kasance mai tsabta da lafiya. Idan fanka ya ɗauki ƙura, iska bata daɗi kuma tana iya jawo mura ko tari. Saboda haka kula da fanka yana da muhimmanci sosai. A ƙarshe, gudu na fanka da nake so shine wanda ya kawo, wanda zai kawo mun daɗin iska da kwanciyar hankali. Yana sa jiki ya huta, yana taimakawa ƙwaƙwalwa kuma yana sa wurin zama ya kasance mai daɗi. Saboda haka ina amfani da fanka a matsakaicin gudu domin jin daɗi a kowani lokaci, amma bana sa ta tayi ƙarfi da yawa don kar ta cutar da ni.

Shin ko ina shuka tsire-tsire a gida? Eh, ni kaina ina son shuka tsire-tsire a gida domin yana da amfani sosai ga lafiya, kyawun gida da kuma nishaɗi. Shuka tsire-tsire yana sa gida ya kasance cikin kyau yana kuma ba mutum damar jin daɗin yanayi mai tsabta. Da farko, shuka tsire-tsire a gida yana taimakawa iskar gida ta kasance mai kyau. Tsire-tsire na fitar da oxygen da tsaftace iska wanda yake sa mutum ya ji daɗi. Musamman idan yana zama a cikin gida na dogon lokaci ba tare da ya fita ba. Wannan yana taimakawa lafiya da jin daɗi kuma yana kawo annashuwa. Haka kuma shuka tsire-tsire yana sa gida ya kasance mai kyau da armashi. Idan tsire-tsire suna da furanni ko ganyaye masu launi suna sa wurin ya zama cikin kyan gani kuma yana kawo farin ciki ga ido. Wannan yana da matuƙar amfani musamman idan kana karɓar baƙi ko iyali zai sa cikin gidanka ya haskaka, yayi kyau sosai. Bugu da ƙari, shuka tsire-tsire yana zama abin nishaɗi da ilimi. Nakan koya yadda ake kula da su lokacin da ake shayarwa da yadda ake tsaftace ƙasa. Wannan yana koya mun haƙuri da kulawa kuma yana sa in ji daɗin ganin tsire-tsiren na girma. A ƙarshe dai, shuka tsire-tsire a gida yana da matuƙar amfani ga lafiya, kyawun gida da nishaɗi. Yana sa mutum ya ji daɗi, yana koya masa kulawa kuma yana inganta yanayin gida. Saboda haka ina ƙoƙarin shuka tsire-tsire a gida akai akai domin jin daɗi da kyau a rayuwa. Ina ƙoƙarin na ga na shuka tsire-tsire a cikin gidana domin suƙayatar da shi.

Shin na fi son amfani da fensir koko alkalami? Eh to, ina son fensir fiye da alkalami a wasu lokuta. Duk da cewa kowanne yana da amfani a yanayi daban-daban. Fensir yana da sauƙi wajen gyarawa idan wani abu bai yi daidai ba, yayin da alkalami yana da daɗin rubutu na dindindin. Da farko dai, ina son fensir saboda ana iya gogewa idan na yi kuskure. Idan na yi rubutu ko zanen da bai yi daidai ba, zan iya amfani da gogewa in gyara shi cikin sauƙi. Wannan yana da amfani musamman idan ina koyon wani abu ko zanen ƙira. Haka kuma fensir yana taimakawa mutum ya yi tunani sosai kafin rubutu ya zama na dindindin. Idan na rubuta da fensir, nakan fi lura da rubutun na, domin ina son cewa zan iya gyara idan ya zama dole. Wannan yana inganta aikin da nake yi sosai. Kuma bugu da ƙari, alkalami yana da amfani idan kana son rubutu ya kasance na dindindin. Misali, a wurin aikin makaranta ko takardu masu muhimmanci, alkalami ya fi dacewa saboda rubutunsa baya gogewa. Amma don nishaɗi, fensir na fi so. A ƙarshe dai, na fi son fensir saboda sassauci, sassaucin sauƙin gyara da jin daɗin rubutu. Duk da cewa alkalami yana da amfani a wurare na musamman, fensir yana sa in ji daɗi ina kuma jin cewa zan iya yin rubutu daidai da natsuwa. Saboda haka a mafi yawan lokuta fensir shine na fi so saboda ya fi, ya fi sauƙin sarrafa. Idan na yi amfani da shi na ga da akwai kuskure ko buƙatar gyara, zan samu na gyara cikin sauƙi ba tare da gogewa ba.

Shin wadanne kafofin watsa labarai nake amfani da su? Ina amfani da kafofin watsa labarai daban daban a rayuwata domin suna taimaka min wajen samun labarai, nishaɗi da kuma sadarwa da duniya baki daya. A yau kafofin watsa labarai sun zama wani muhimmin bangare na rayuwa musamman domin samun bayanai cikin sauri da kuma cikin sauƙi. Nakan yi amfani da rediyo domin samun labarai da nishaɗi. Rediyo yana bani damar jin sabbin labarai a kowane lokaci musamman a safiya kafin in fita aiki. Haka kuma akwai shirye shirye na nishaɗi da ke sa mutum ya huta daga damuwa da gajiya. Haka kuma nakan yi amfani da talabijin. Talabijin yana ba da labarai na cikin gida da ƙasashen waje, shirin fina finai da shirye shiryen ilimi. Nakan kalli talabijin musamman da yamma ko lokacin hutawa domin jin daɗi da kuma koyon abubuwa masu amfani. Bugu da ƙari nakan yi amfani da intanet da kafafen sada zumunta kamar WhatsApp, Facebook, Twitter da Instagram. Wannan yana bani damar tattaunawa da abokai, samun labarai cikin sauri da kuma bibiyar abubuwan da ke faruwa a duniya. Kafofin intanet suna da amfani sosai musamman ga samun bayanai cikin, cikin gaggawa. Haka nan nakan yi amfani da jaridu da mujallu don samun labarai. Idan ina son karanta labarai da ɗaki ɗaki ko nazari, jaridu suna da amfani musamman ga labaran cikin gida da na siyasa, tattalin arziki da al'adu. Wannan yana taimaka min fahimtar abubuwan da kyau kuma yana ƙara ilimi da fahimtar, fahimtar rayuwa sosai.

Shin menene burin mu a wajen aiki? Ni kaina, burina a wurin aiki shine in yi aikina yadda ya dace, in inganta kaina kuma in samu cigaba a rayuwa ta aiki. Ina ganin aiki ba kawai don samun kuɗi ba ne, har ila yau hanya ce ta nuna ƙwarewa, tarbiyya da jajircewa. Da farko, burina shine in kasance ma'aikaci nagari. Wannan yana nufin in riƙa zuwa aiki akan lokaci, in bi ƙa'idodi kuma in yi abin da aka ɗora mun da gaskiya. Idan mutum yana aiki da gaskiya da rukun amana, mutane za su yarda da shi kuma hakan yana buɗe masa ƙofofin dama a nan gaba. Haka kuma burina shine in ƙara koyo da ƙwarewa a aikina. Ina ƙoƙarin koyon sabbin dabaru da hanyoyin aiki domin in inganta yadda nake yin aikina. Wannan yana taimaka mun in zama mai amfani ga wurin aiki kuma yana ƙara mun ƙima a idon shugabanni da abokan aiki. Bugu da ƙari, ina burin cigaba da hawa matsayi akan aiki ta hanyar jajircewa da aiki tuƙuru. Ina fatan zan samu ƙarin alhaki da matsayi mafi girma. Wannan ba wai dan suna, suna kawai ba ne amma domin in samu damar bayar da gudunmuwa mai yawa ga ci gaban wurin aiki. Haka nan burina a aiki shine in yi aiki tare da mutane cikin fahimta da haɗin kai. Ina son mu kasance cikin zaman lafiya, mu taimaki juna domin idan akwai haɗin kai, aiki yana tafiya cikin sauƙi kuma sakamako yana zama mai kyau. A ƙarshe, burina a aiki shine in samu nasara mai ɗorewa wanda za ta taimaka mun da iyalina kuma ta bani damar gina kyakkyawar makoma.

Shin ko ina shan magani kullum? Eh, ni kaina ina shan magani kullum a wasu lokuta, musamman idan akwai bukata ta kiwon lafiya ko shawarar likita. Shan magani abu ne mai muhimmanci domin kiyaye lafiya da hana cututtuka su yaɗu ko su tsananta. Duk da cewa ba kowanne mutum ke shan magani kullum ba, akwai lokuta da hakan ya zama wajibi. Da farko, ina shan magani domin kula da lafiya. Idan na ji rashin lafiya ko akwai cuta da nake fama da ita, shan magani yana taimakawa jiki ya warke cikin lokaci mai kyau. Wannan yana da amfani sosai domin hana matsaloli su ƙaru ko su zama masu haɗari a jikina. Haka kuma, shan magani kullum yana taimakawa wajen rigakafi. Wasu lokuta, likita na bayar da magani a matsayin kariya domin guje wa kamuwa da wasu cututtuka. Misali, magungunan ƙwayoyin cuta ko ƙwayoyin kariya daga wasu cututtuka. Wannan yana sa jiki ya kasance cikin ƙoshin lafiya kuma yana rage haɗarin kamuwa da cuta. Bugu da ƙari, shan magani kullum yana koya wa mutum tsari da lura. Dole ne a ɗauki magani a lokacin da ya dace da adadin da aka tsara, wanda yake koya wa mutum yadda zai bi dokoki da tsarin da aka tsara. Wannan darasi yana da amfani sosai a rayuwa gaba ɗaya domin yana koya wa mutum haƙuri da bin ƙa'ida. Sai dai ina kula da irin maganin da nake sha domin kada in sha wanda ba a yadda amfani, ba shi da amfani ko zai cutar da jikina. Ina tabbatar da cewa magani na asali ne daga likita ko kantin magani mai izini domin lafiyata tana da muhimmanci a gare ni kuma ta kasance a gaba. A ƙarshe, shan magani kullum abu ne mai amfani sosai domin kiyaye lafiya, rigakafi da samun jiki mai ƙarfi.

Shin ko ina sa turare kullum? Eh, ni kaina ina sanya turare kullum kuma sosai. Domin turare yana da matukar muhimmanci ga tsafta, kwalliya da jin daɗi na mutum da wanda ke kewaye da shi. Sanya turare ba wai kawai don kyakkyawan ƙamshi ba ne, amma yana kuma ƙara ƙwarin gwiwa da jin daɗi ga mutum. Da farko dai, nakan sanya turare domin tsafta da ƙamshi mai daɗi. Lokacin da na wanka, na yi wanka ko na yi shiri don fita, na ɗora turare a wasu wurare na jiki kamar wuya, hannu da kugu. Wannan yana sa jiki ya yi ƙamshi mai daɗi kuma yana ƙara jin daɗi lokacin da nake cikin taro da mutane. Haka kuma sanya turare yana taimakawa mutum ya kasance cikin ƙwarin gwiwa. Lokacin da na san cewa ina da kyau da ƙamshi mai daɗi, nakan ji ƙarin ƙwarin gwiwa wajen magana da mutane, gudanar da aiki ko shiga taro. Turare yana sa mutum ya ji daɗi a kansa kuma ya kasance cikin natsuwa. Bugu da ƙari, turare yana taimakawa mutum ya burge mutane. A cikin natsuwa da ladabi, lokacin da mutum ya shiga wuri kuma ya yi ƙamshi mai daɗi, mutane suna jin daɗin, mutane suna jin daɗin kasancewa tare da shi. Wannan yana ƙara dankon zumunci da jin daɗin haɗin kai, musamman a wurin aiki ko taro na zamantakewa. Sannan nakan lura da zaɓin turare da yanayi da lokaci. Misali, idan ina son turare da ya yi laushi da natsuwa a rana, yayin da na fi son turare mai ƙarfi da kuzari a lokacin dare ko taron musamman. Wannan yana taimaka min in ɗace da yanayi da lokaci kuma in sa turare ya yi tasiri mai kyau sosai a jikina a yayin da na faisa shi.